Lokacin na rana da na fi so shine ranan Asabar, saboda yana zuwa ne rana ne wanda ba aiki ana zama gida ana hutu. Lokacin da an shiga sati za fita aiki, a yi aiki daga ranan Litinin zuwa ranan Juma'a. To yawanci ranan Asabar ba a fita aiki da ranan Lahadi. To Asabar da Lahadi rana ne na hutu, a kan yi aikin gida, mutum yakan samu lokaci ya huta, ka samu lokaci ka yi wasu abubuwa naka ba na fitan na aiki kuma ba. To yakan zaman to kuma lokacin za ka je in kana da zuwan kasuwa, kana da wani abun ka, za ka je ka yi abun da na muraɗin kan ka ba na aiki ba. To na fi son ranan Asabar da ranan Lahadi saboda ranan hutu ne kuma rana ne da nake son aika nawa na kai na. Shine ranan da na fi so a cikin sati.

Eh to albasa akwai wanda yakan zo mai zafi in kana yanka shi yana shiga idonka gaskiya yana da zafi sosai kuma yana sa mutum yayi hawaye yana sa ka kayi kuka amma ba kowane albasa bane gaskiya. Wasu albasa in kana yanka har ka gama ma bai kama kayanka albasa ba. To ban san wane kalan albasa ne kan sa mutum yayi hawaye ba. Ni dai bana cika kula dashi sosai amma nan a kowane albasan dan kana yankawa dole kayi hawaye ko kayi waye ne. Ko wanda yake da zafi ƙwarai a ko wanda kuma bai da zafi. To jefi jefi ne in na yanka albasa wasu lokacin nake kuka wasu lokacin kuma in na yanka ba lallai in yi hawaye kuma ko kuma ba lallai in yi kuka ba. Ya dangantaka ga yanayin albasan, ya dangantaka da wane iri ne nake yankawa, ya dangantaka da albasan.

Kwarai ina cin salati sosai, sabili da salati lokacin da ka dafa abinci kai kaman jollof rice naka, ko kuma kai dafa duka. Ko kuma kai fried rice naka, in ka yanka salati ka sa mishi wannan mai na shi da ake ce mishi mayonnaise, ka yayyanka wani lokaci ka dafa kwai ka sa a kai, gaskiya yana kara. Garɗin abinci, abincin na musamman, wano lokacin ma za ka saboda salat ɗin nan. In ma ba kai niyyan cin abincin sosai ba, amma nan saboda wannan yakan ba da wani ɗanɗano ne na musamman yana daɗi sosai. To gaskiya ina ci, wanda an yi mashi daɗi, da aka dafa mashi dafaffen kwai aka ka sa mishi man shi aka gauraya, aka saka a kan abincin ina ci kuma yana da daɗi. Kwarai yana ƙara ɗanɗano, yana ba da wani ɗanɗano ne na musamman in ka haɗa shi a cikin dafaduka na shinkafa ka ci. Eh ina cin salati.

Eh ina yin addu'a kullum saboda shi rayuwan da muke yanzu mu mun yadda da addini mun yadda da Allah. To a lokacin da ka tashi farko abinda ka tashi kana tashi a kan gadonka ya kamata abinda zaka fara yana farko shine addu'a ka yi godiya ga Allah saboda ya baka dama kaga wani sabon rana. Saboda duk lokacin da ka tashi zaka sa a ranka cewa akwai waɗanda da yawa basu tashi ba sun kwanta sun mutu wasu kuma suna kwance asibiti wasu basu'a jin daɗinsu. To gaskiya a lokacin da ka tashi da safen Allah abin da zaka fara shi ne addu'a ka kuma gode wa Allah da sabon rayuwa da sabon dama da ya baka. Addu'a ne wanda in ba a da shi ba gaskiya rayuwan yakan zumunto da wahala kuma addu'a yakan zo da wata salama ne. Wadanda ka tashi kullum kana ji in kana addu'a akwai salama a ranka duk abin da kake zaka samu kana yin shine a cikin kwancan hankali a cikin salama duk da daccen akwai wasu damuwoyi amma ka zamanto mai addu'a mai dogara ga Allah a kullum zaka samu duk matsalar da zai zo maka zaka same shi da zai zo maka da sauki ko kuma duk rikicinshi zaka ji kana da salama a cikin ranka. Saboda addu'a ne wanda ya kamata a yi shi kullum ba ma kullum kaɗai ba za'a yi shi da safe zaka yi shi da rana zaka yi shi da dare ko kan tafi ya ne abu ne wanda ya kamata zaka yi shi saboda ka kare kanka akan mugaye ka kare kanka a kan matsaloli ka kare kanka a kan wasu damuwoyin da bai kamata masu shafe ka ba. Saboda mu mun yadda da Allah kuma mun yadda da addu'a yana yi mun yadda da addu'a mun yadda da Allah yana amsa mana addu'ar mu. To addu'a ina yin shi kullum kuma abu ne wanda ya kamata anyi ta yin shi kullum saboda kare kai saboda dokoki.

Eh, na kan sanya hula. Da shike ne mace ne, so in ba hula ba akwai ɗan kwali. Toh hula dai ya danganta kala-kala. Akwai hula na maza da suke saka wa kansu, in sun saka garen su ko kuma jamfa. Akwai hula kuma na mata wanda akan yi shi a kamar ɗan kwali ne. Wani maimakon ɗan kwali sai a yi hula. Akwai kuma hula nan ma na attachment wanda akan ɗinka saboda da gayen yakan zama takama su. Mane sai a ɗinka, a yi gayen da shi na mata. Akwai kuma hula na hula kawai za ka saka a kanka. Akwai hula kala-kala. Eh, to kuma ina sanya hula. Maza ma suna sanya hula. Mutane suna sanya in ba ka saka na attachment ba za ka sa na ɗan kwali. In ba ka sa na ɗan kwali ba, za ka sa na maza ne akwai wanda suke saka kala-kala. Akwai kamar su facing cap akwai kuma wanda ake ɗinka da akan sa shi da garai. Akwai hula kala-kala. Ni ina sanya hula. Akwai mana hulan sanyi. A lokacin da ana sanyi akwai wanda ake ɗinka shi musamman sabili da ya tare ma mutum sanyi. To hula kala-kala ne kuma ina ga ni ina sanya wanda ya kamata mace ta saka, na kan saka shi.

To, ya dangantaka, gaskiya hawan matakala yana da wahala sosai. Ba kowa bane a ko wanda suna da matsala na ƙafa basa cika hawa. Amma ni nakan hau in tsayin gidan bai wuce guda biyu ba ko uku ba nakan yi amfani da matakala saboda in hau sama in je inda zan je ne. Amma lokacin da an ce an jera ginin ya kai kamar biyar shida bakwai haka gaskiya zuwa da matakala yakan zamanto da wahala sosai. Duk da cewa mun yarda amma nan ko da ce kana son ka yi motsa jiki na ka yi amfani da shi saboda motsa jiki to in dai hawa ya kai biyar ye sama gaskiya zai bada wahala sosai yana da wahala sosai. To a wancan yanayi ya kamata mutum ya yi amfani da lift shine ba da matakala ba. Amma nan lokacin da ya zamanti biyu uku haka za ka yi amfani da matakala. Ni na fi son amfani da matakala sai dai in yaye nisa za ka yi amfani da lift. I to amma ni kamma sai a matakala nake da shike yanayin gurin da muke yanayin garin ko kuma yanayin gurin da muke ba lalle bane ka samu gini da yawa masu wancan hawa da yawa ba. Yawancin za ka samu hawa biyu ne ko kuma uku. To kuma hawa biyu uku nan an fi amfani da matakala ba lift a ciki matakala ka yi ƙi da shi.

Eh gaskiya bana yin motsa jiki kullum. Kullum kam bana iya motsa, bana motsa jiki kullum. Sabida da wasu lokaci aiki ka tashi da safe ka yi aikin gida, ka fita ka je ka yi aiki, za ka dawo da yamma. To in dai akwai wani aikin motsa jiki shine maybe tafiyan da mutum wani lokaci in tafiyan ba ni sa sosai, na kan yi tafiyan kafa. To in nai tafiyan kafa na kan sa shine a matsayin motsa jiki amma ba wai ka je gurin motsa jiki musamman ko kuma ka yi wani aiki ka nema guri ko kuma ka yi yar igiya ko kuma ka hau wani abu na motsa jiki a gida ba. Du da dai cewan yana da kyau, yana da kyau mutum ya yi ta motsa jiki. Sabida wani ciwon jiki su gaɓaɓu haka ya kan kawo saukinsu. Amma nan in na samu dama wasu lokutan ina yin motsa jiki amma dai ba kullum yanda kuka ce ba. Na kan yi aikin motsa jiki, abubuwa na motsa jiki ba kullum ba. Na samu dama, so zuwa, zuwa, zuwa yake, ko kuma in na samu lokaci, na kan yi shi. Du da dai yana da kyau a dinga yin shi kullum.

To zama a kujera ko tabarma yana da yanayi. A wasu lokutan in ka je ofishi, zaman kujera ya fi daɗi saboda za ka akwai teburi da za ka ajiye a gaban ka, ka yi aiki ko kuma yanayin gurin aiki ba zai ba ka daman zama akan tabarma ba. Amma nan in kana gida, mafi lokaci da yawa gaskiya a gida zaman tabarma ya fi daɗi. Shi na lokacin da za ka zauna ka kasa ka mike kafafuwan ka. Wasu lokacin in mutum ya zauna sosai a kujera, za ka ji ka gaji da zaman kujera. Kafafuwan ka sun gaji, za ka ga kana bukata ka zauna ka mike kafafuwan ka. Amma nan a lokacin da ka na zaman tabarma ko ya ka zauna baya gajiyarwa. Gaskiya zaman tabarma ya fi daɗi akan zaman kujera. Amma da shi ke akan yanayin aiki, in ka je wurin aiki, ka je ofishi, ba za ka iya zama tabarma ba in ka na ofishi. Ba za ka iya zama tabarma ba in ka na wurin aiki. So zama a wurin aiki za ka zauna a kujera. Da shi ke a kujera ma akwai kala kala gaskiya. Akwai irin asalin kujera kamar su cushion haka. Su ma zaman su in ka zauna za ka ji laushi yana da daɗi. A gidan ma za ka zauna a kujera. Ni a wurina gaskiya yanayi ne ko kuma wurina ya dangantaka da wannan abun, abun da nake yi ko kuma da yanayin da na kan ji. Akwai yanayin da zai sa na yana son zauna a kujera. Akwai yanayin da zan ji da ina so in zauna a tabarma. Duk wannan ba wanda ba na yi, ina zama a kujera, ina zama a tabarma.

Share ɗaki abu ne wanda ya kamata ana yin shi a kullum, bama kullum kaɗai ba. Ya kamata da so samun ka share ɗaki in ba yara ma kenan. In kai kaɗai ne ko da manya in ba yara a gidan, za ka yi ace kayi shara sau biyu, da safe da kuma yamma haka. Amma kuma akwai yara gida, gaskiyar shara za ka yi shi sosai. Za ka yin shi kusan sau uku, sau huɗu saboda yara sun iya ɓata wuri. Yara za su yi wasa, su ɓata maka ɗaki kuma ɗaki a firgice baya da daɗin kallo kuma bai da daɗin zama. A lokacin da kana da yara, yana, ya dace a lokacin da sun yi wasa, sun ɓata wuri a share gida kuma a share ɗakin. In kuma ku kaɗai ne, lokacin da kaga ɗakin ka dai yana nema, yana da bukatan share, wasu lokutan ko wasu dattaan da ba sai ka gani ba, za ka gan kaman ɗakin ba datti sai ba za ka share ba. Amma ko lokacin za ka yi yanayin ɗakin za ka kaman ba datti amma ka yi shara har yanzu za ka gan datti a ɗakin. To abu ne wanda ya kamata aƙalla a yi shi sau biyu ko sau uku saboda datti bai da kyau gaskiya. Datti yakan kawo cututtuka, yakan kawo illa a jikin lafiyar mutum kuma a jikin mutum. To ya kamata a yi ta yin shara sosai saboda cire datti, saboda ƙaward da kuma cuta a jikinmu 'yan adam.

Eh muna samun horo a gurin aiki, sabida in an ce gurin aiki, kowane gurin aiki suna da dokoki, kowane gurin aiki suna da, dokan da za a ajiye cewan, duk kar mutum ya ƙetare wancan dokan. A lokacin da aka ka ketare dokan gurin aiki, za a baka horo, sabili da in an ce za a bar kowa ya yi abin da yake so, a bar kowa ya yi abin son rayin shi to aikin ba zai samu cigaba ba, ba za su cimma burin aikin ba. Amma an saka doka, an ce to ga doka, duk lokacin da mutum ya ketare shi za a bashi horo. To duk lokacin da mai shi ya ketare aikin, imma zuwa ne ba akan lokaci ba, ko kuma yin abin da bai dace ba, yin abin da ba su ce a yi ba, to za a ba mai shi horo. Sabili da wasu ma su gani su ɗauki darasi akai. Sabili da da rayuwan mutane, akwai lokacin da in mutum ya yi abu, wani in ya ga ba'a ba mai shi horo ba, shi ma zai so ya gwada ya ga cewan ya yi wancan abu. To in akwai doka, abi doka a samu zaman lafiya, amma duk wanda ya ketare dok za a bashi horo, sabili da a ɗauki gyara, a yi aiki a cigaba a samu cigaba, a cimma burin aikin da aka je gurin.

To gurin cin abinci a gurin aiki. Wasu lokuta in na dafa abinci don gaskiya ni, ba cika son cin abinci na ke a waje ba. Nakan dafa abinci na tafi da shi. So a lokacin da wasu lokutayen akwai lokacin cin abinci ya yi, na kan ci abinci ne a ofishi ko kuma akwai wani ɗaki daban da ake ajiye shi saboda masu zuwa su zo su ci abinci, to akan je gurin a ci abinci ko kuma ko wanda ba sa zuwa da abinci su kan je waje ne su saya su zo su ci a gidan bukka, gurin cin abinci to wasu gurin su ke zuwa. Ya danganta ka wasu lokacin in ba ka da aiki sosai kuma in gurin baida hayaniya zakaci abinci ne kawai a ofishi da shike ba kowane ofishi bane ya kamata za a zauna aci abinci. Ofishin ya danganta ka. Akwai ofishin da ba za ka zauna ka ci abinci a gurin ba saboda doka ba ta yadda ba. Akwai ofishin da kuma za ka iya zauna ka ci abinci in ba mutum inkai kaɗai ne, za ka zauna a ofishin ka ka ci abinci duk ba inda ba ya yuwa.

Gaskiya na fi son cin shinkafa. Tuwo ma ina son shi amma nan to ka san an ce daɗin tuwo miya ne bamu san wane irin miya ne. Wani lokaci akwai miyan da in aka ajiye mun shinkafa ka ajiye mun tuwo zan ɗauki tuwo gaskiya. To in tuwo miyan da raina yake so ne, miyan da nake so ne to kamar ni na fi son miyan shuwakan da aka yi shi da gwaza gaskiya yana mun daɗi sosai na kan so. Ko kuma aka mun miyan kuɓewa ya ɗan ji haɗi mai kyau haka to gaskiya a wasu lokutan zan ɗauki tuwo a kan shinkafa. Amma in ba don miya ba kam na fi son shinkafa. Son shi don shinkafa shi ko ya yanayinshi yake indai ka ɗan dafa shi ka ɗan sa mishi mai haka to gaskiya yana tafiya. Amma shinkafan ma na fi son shinkafa mai miya ko kuma shinkafa mai wake, ya fi daɗi. Duk bawon da ba na so. Na fi son tuwo, ina son tuwo, ina son shinkafa. Ina son tuwo ne sabida yana yi miya, shinkafa kuma shi in ya ɗan ji mai da wake da barkono an wuce gurin. To dukkansu ina so.

Eh, ina kunna tsaron bature saboda shi an yi shi ne saboda a tsare guri ko kuma a tsare gida ko a tsare daki. Dashi yawanci akan yi shi saboda tsaro. An yi shi ne a lokacin da mumunar mutum zai shiga kamar ɓarawo. In aka kunna shi, an ga gudun a kunne da haske, mutum ba zai samu damar shiga maka gida ya maka ɓarna ba. Amma lokacin da guri yana da duhu, mutum zai samu dama ya shiga ya maka ɓarna. So ana kunna wutan tsaron bature saboda haska guri saboda kuma tsaro.

Wasanni dai akwai wasanni kala kala, imma na yara ne, imma na manya ne. Akwai wasanni kala-kala, akwai wasannin ball, akwai wasanni 'yar igiya, akwai wasannin bojibo na yara. To ya dangantaka da yanayin mutum in kai babba ne ko kai ƙarami ne. Akwai irin wasanni da mutum ya kan yi. In mutum mai babban mutum ne, yawanci akan fita aje a buga ball ne ko kuma aje a buga ayi kallon ball ko kuma aje a yi table tennis ake ce mishi ko kuma aje a buga wasu whots haka. To eh shine wasannin da manya suke cika yi. Ni gaskiya bana cika fita inyo, inje in buga wasa a waje. A musamman indai a waje ne, mu fita musamman inje in yi wasa banayi, sai dai ina gida wasu lokacin akwai kama su wasanni kamar na ludo ko wasanni da yara daban ne. Amma wai in fita waje musamman inje inyi wasa yakan zama mun da wahala sosai bana iya yi.

Na fi son irin yanayin sanyi, sabili da a lokacin da ance maka ana sanyi, shi sanyi wato kullum nakan ce yana da magani. Duk da dai cewa lokaci ne wanda yakan ɓata fatan jikin mutum. In ana sanyi fatar mutum yakan ɓace sosai. Amma na fi son yanayin sanyi, saboda shi lokacin da ka ji sanyi sosai za ka iya ka sha ruwan ɗumi, kaman ka sha shayin ka da zai ɗumama ma jiki ko kuma ka nema rigan sanyin ka, ka saka ko kuma inmaba in da za ka je za ka iya ka lulluɓe sanyi. To ka yi maganin shi kenan, yana da magani. Amma ance maka yanayin zafi, wato abun da kawai zai ke kawo sauki in kana yanayin zafi shine AC. Kuma ka ga AC ba kowa bane yake da shi saboda lokacin zafi ya yi zafi ma ko fanka ne, in iska yana fura shi za ka ga yana hura zafi ne ba sanyin da za ka ji ba. To ni gaskiya na fi son yanayin sanyi ba na son zafi, yakan takura mun sosai. Duk da dai cewa shi in kana zafi fatan ka yana haske, za ka kana wani haske. Amma nan ba na cika son zafi saboda yana da takura sosai, yana hana mutum sake, yana hana ka sakat, amma sanyi yana da maganin shi.

Sosai na kan rubuta kashe kuɗin aiki saboda shigan ce a wurin aiki kuɗi ne na jama'a, kuɗi ne na mutane, kuɗi ne na kamfani. Ba haka kawai za ka kashe shi ka dawo ka ma mutum bayani a bakin cewan ka kashe shi ka yi abu ka zaba ka yi abu ka za ba. Shi kamfanin ko gurin aiki ba sa, ba za su yarda da haka ba, ba ya yiwuwa haka. Saboda komai da za ka yi ya shafi kuɗi ko ba kuɗi ba ma. Wato in ace aiki ya kunshi rubutu, rubuttaini da yawa da dama. Duk sashin da ka ke yana buƙatar rubutu, yana buƙatar rahoto. To a lokacin da ka kashe kuɗin aiki dole ne ka yi rubutu ka musu bayanin ya ake yi, inda kuɗin ya tafi, me ka saya, me ka yi da kuɗin saboda kowa ya fahimta, ya zamanto a fili, ya zamanto abun yadda. Sabida in an ba kowa daman cewa zai je ya kashe ba tare da rubutawa ba, to abun ba zai tashi ba saboda kowa ma zai je ya kashe ya siya abun da ransa yake so ba na a wurin aiki ba kuma ya dawo ba tare da rubutu ba. So rubutu a gurin aiki ta gurin kuɗi yana da ya zama dole, ya zama dole ba ma yana da amfani ba. Ya zama dole a lokacin da kana kashe kuɗin gurin aiki za ka rubuta ka musu dalla dalla abun da aka yi da kuɗin. Hakan yana da kyau, yana kare mutuncin mutum, yana kara mutum yadda, yana kare fahimta a gurin aiki ya kawo cigaba kuma.

Share kura dai ya kamata a lokacin da kana gurin aiki ko kana ɗaki ko kana ina ne, lokacin da anyi kura, lokacin da zaka ga anyi buguguwa zaka share shi to ya kamata dai a share shi a lokacin da an ga kura a gurin. Wasu lokacin kuran sun fara kadan ba lallai na kagani ba saida in sun taro sun yi yawa, toh kamata a dinga share shi kowanda rana sabode gudu kar su taro, in sun taro kuma sharewan yazo ya zama da wahala to a lokacin da ya kamata in ka tashi a gida, ka kakkaɓe inda kana ga kura suke taɓawa ko kuma in ka fita gurin aiki a ofishi ka yi shara ka kakkaɓe inda kana tunanin kura za su iya taɓawa ko kuma su taro abu ne wanda ya kamata a yi shi kullum.

Zuwa gidan fim, bana zuwan gidan fim amma na samu dama zan je saboda gurin za ka ji ka samu mutane sun taru ana kallo gurin da mutane gurin kamar gurin nishaɗi ne ai kuma yawanci akan je da masoya ne. Yawancin zuwan gidan fim za ka je da masoyi ku kuma masoyayya sabili da za ku je ku zauna kuyi kallo a gidan fim. Da shike yafi gidan fim yana dangantaka ko inda na zuwa a kalla ball shima za a yi kiran shi. Ok gidan ball za ki kira wancan to ko gidan fim ko ma yaya dai. Ni bana zuwa nakan yi kallona a gida ne ko kuma yin kallona a waya. Bana cika zuwan gidan bana ma zuwan gidan fim a gaskiya amma ko in suna zuwa ko ni ɗin ma na samu dama na samu yini ko kuma lokacin da zai sa ni je zan je in kalla. Zan je gidan fim in yi kallo.

Ina jin daɗi ranar biyan albashi, sabida a duk lokacin da kana aiki, kana ƙirga kwanaki, kana hangen ƙarshen wata sabida zaka karɓi kuɗi ko kuma za a biya ka albashi. To a gaskiya duk ranar da aka ce za a biya ka albashi yakan zo da wani daɗi, da wani salama na musamman saboda kana ji za ka karɓa kuɗin da kayi aikin shi kuma maybe akwai wasu buƙatu da yake kanka, akwai wasu damuyoyi wanda kake son kayi amfani da kuɗin. To, yakan zo da daɗi a lokacin da. Ko da cin mutaz wasu sukan ce sun karɓi kuɗin ma sukan biya bashi ne amma ko da biyan bashin ne zaka san cewan a ranka ka biya bashi ba a biya ka ba a bin ka wani bashi. To, ranar karɓan albashi gaskiya yana da daɗi sosai. Mukan jira wancan lokacin saboda wasu ma yakan zama rana nawa da zaka ɗanci abun da maybe kana wasu marmarin abu da kana son ka ci da ba ka samu ka ci amma kana jin yanzu ka karɓa kuɗi zaka samu ka ci abun da ranka yake so kuma ka ji daɗi ka biya wa kanka bukata. To, nakan ji daɗi ranar biyan albashi kuma kowa ma yakan ji daɗi ranar biyan albashi.

Abincin da yake sa na kan ji daɗi gaskiya suna da yawa. Ni ina son abinci mai ɗanɗano, ina so abincin da yake da daɗi sosai. Ina son shinkafa, ina son shinkafa da salati, ina son nama kamar su fefesuf, abincin da ɗanɗanonshi ya fita mai barkono. Wanda inka san kana ci, ka san kana cin abinci mai daɗi gaskiya. Na kan ji daɗi sosai. Ina son kuma ƴaƴan itace kamar su ruwan ƴaƴan itace kamar su lemo, kamar su mangwaro, kamar su gwaiba duka abu ne wanda nake so. Ni ga na ina son shinkafa sosai. Shinkafa mai miya a sami shi naman akuya gaskiya ina jin daɗin shi. Lokacin da an dafa abinci mai kyau, na san na dafa da hannuna, na san yanayin dafawanshi, na san ɗanɗano inda nake so, na kan ji daɗin shi.

Eh nakan buga rubutu da sauri, dashi ake akwai sabo. A lokacin da an ce wannan aikin ka ne, kana aiki buga rubutu a kwamfuta ko kuma kana buga rubutu a wani abu, abu ne wanda na yau da kullum in kana yin shi kowane rana, kana yin shi kullum to yakan zo wasu lokacin za ka samu kana yin shi da sauri. Amma a lokacin da kana yanayi na koyo gaskiya yakan zamanto da ɓata lokaci sosai baya zuwa da wuri, ba ka iya buga shi da wuri. Amma nan yau da gobe in ka saba an ce sabo yakan sa ka buga da wuri. Hannun ka yakan iya lokacin ka riga ka gane abubuwan za ka gan shi kana yin shi da wuri inda ma ba ka tsammani ba. Amma kafin nan ka ƙware ka iso wancan lokacin yakan ɗauka ɗan ɗauka lokaci. Da shike koyon ma kala kala na waɗanda sukan iya su koyi abu da wuri, akwai waɗanda kuma yakan ɗauke su lokaci kafin su gane ko kuma su koyi abin da suke koyan. Amma a duk lokacin da mutum ya riga ya ƙware buga rubutun yakan zo da sauri sosai yakan iya kai sauri.

Eh ina da dabbar gida, saboda dabbar gida in ance dabbar gida ana nufin su akuya ne, su kaza, su agwagwa. Abubuwa kaman su shanu ma dabba ne na gida. Kaman su ire-irensu, dabbobi ne na gida to akan yi kiwon su rago haka a gida. Akan yi kiwon kaza a gida. Akan yi kiwon akuya a gida. Akan yi kiwo wasu lokaci akan yi kiwon kare saboda sare gida. To dukkan su wannan dabba ne na gida kuma ko wanne yana da amfanin su. Wasu lokacin akan yi shi kiwon shi ne sabili da ya zamanto nama. Wasu kuma akan yi kiwon shi ne saboda lokacin za a iya sayarwa a biya bukata na gida. To nakan yi kiwon dabba dabbar gida sabili da yana da kyau sosai. Ba ka san lokacin da wani bukatan shi zai taso ba. Bukatan shi yakan iya tasowa kuma yakan zamanto da amfani sosai. Saboda haka ina da ina kiwon dabbar gida.

Eh ina amfani da kunnen waya saboda shi wani lokaci yana da mahimmanci sosai. A lokacin da ka fita kana tafiya kana kan hanya wuri yana da hayaniya amma kana amfani da kunnen waya ko da cewa an kira ka zaka yi amfani da shi wurin ansa kira, za ka yi amfani da shi wurin magana ba tare da sai ka yi kurinciro waya kana kaiwa kunnenka kana ansa waya ba. A lokacin da kana amfani da kunnen waya kuma in kana wurin da yana da hayaniya sosai yakan tace magana. Wasu za ka ga surutu surutin da ya ke gefen ka ko kuma hayaniyan da ya ke gefen ka ba zai fita sosai ma shi wan da kake wayan da shi ba. So yana da kyau sosai kuma ina amfani da shi kuma ina jin daɗin aiki da shi. Saboda lokacin da kana aiki da shi ba sai ka rike wayanka. Hannunkka ko zaka jona ne da wayanka ka sa a kunnenka saboda da ansa kira ko kuma ma waƙa ne ka ke ji. Gaskiya na fi jin daɗin shi ma ta wurin jin waƙa. Saboda ba sai kowa ka kunna wayanka ko kowa yana jin waƙar da kake ji ka kuma kana damun. A wurinka kai kana jin daɗi kana jin waƙa amma wurin wasu yakan zama musu hayaniya ko kuma yakan zama musu kamar surutu ne ba kowa bane yake son hakan. So yakan ma yana da kyau lokacin da ka na jin waya kai kaɗai kake jin kayan ka ba wanda ya san kana jin. To ina jin daɗin amfani. Ina amfani da kunnen waya kuma ina jin daɗin aiki da shi sosai.

Wayar da nake amfani da shi Android ne, akan ce mishi Android kuma na product na en tecno kuma ina jin daɗin aiki da wayan sosai. Saboda yana bani dama kamar su rike caji wannan ni yana min kokari rike caji sosai. Abubuwan da suke kai yana kokarin rike mun abubuwa nakan kokarin yin ajiya. Abubuwan da ina ajiyesu a wayan suna mun amfani suna da kyau. Duk abubuwan wayan gaskiya ina jin daɗin aikin shi da shi. Android ne product na en tecno. Shine irin wayar da nake amfani da shi kuma ina jin daɗin aiki da shi ba laifi.

Ina fin son shayi gaskiya. A lokacin na don shayi maya ka su kala kala akwai su shayin goruwa, akwai su ganyen shayi, akwai shayi kala kala. Ni na fi son aiki da shayi, na fi jin daɗin shayi. Ko mai madara ko mara madara ma don wasu kamar su shayin goruwa ba a sa madara. Su shayin ganyen shayi ba a sa madara ko kuma bakin shayi ma kawai da lipton gaskiya nakan ina sonsa ina son shayi sosai kuma ina jin daɗin shi. Kofi ɗin nakan sha amma nan a wasu lokacin, lokacin da na san ina da aiki sosai kuma ba na son bacci ya dame ni, shine lokacin da nake shan kofi. Shi ma yana da daɗi ba laifi. Amman da shike mu mun saba da shayin anan kofin ba mu cika sabawa da shi ba ana lokaci zuwa lokaci ne ake shan shi. To shine amma na fi son shayi.

Eh, ina cin tafarnuwa saboda shima yakan ƙara wani garɗi na abinci. Musamman in kasashi pepper soup ko kasashi a jar mia yana daɗi sosai. Gaskiya yana shima yana fitar da wani daɗi, yana fitar da wani ƙanshi, yana fitar da wani garɗi shima na musamman a cikin abincin. Duk da cewa wasu yakan musu basa so, na gan mutane da yawa basa son shi amma yana da daɗi. Ko a yaji manganta kashi yana daɗi. Ama kasakasa shi a jam mia musamman jam mia ko kuma a lokacin zaka wani jollof rice, shikafa, dufa duka shima yana da daɗi a ciki. Saboda ina son shi gaskiya. Afarko dai da ba na so amma nan da na gane ƙanshin shi da garɗin shi a abinci, na koyace kuma nakan ji daɗin shi a cikin abinci.

Eh ina amfani da ruwan rijiya. Munyi zakama muna da rijiya gidanmu amma dashi lokaci da ya ruwa rijiya yakan zamanto bai da daɗin. Yakan zamanto ruwan gishiri ko ana ce mashi ruwan kanwa. Bayan da taste mai daɗi kuma baya kumfa. Lokacin da kana son ka yi wanki da shi ko kuma ka sa sabulu a ciki ka yi amfani da shi baya yin kumfa amma har wa yau ana aiki da ruwan rijiya. Yawanci ana wanka ne da shi ko kuma a yi wanki da shi amma ba a cika. Kaɗan ne masu girki da shi. Mu da muke da shi mu kan yi wanki ne, mu kan yi wanka, mu kan yi wasu wanke wanke haka amma fannin abinci ko kuma sha gaskiya ba ma aiki da shi. Ba ma aiki da ruwan rijiya. Ko yaushe amfanin shi wanki ne, wanke wanke da kuma wanka amma har yau wa yau muna aiki da ruwan rijiya.

Eh ina zuwan aiki akan lokaci daidai saboda wurin aikin mu yana da dokoki kuma a lokacin da ka ƙetare doka za a baka horo. To ya kamata tarbiyya ne mai kyau a lokacin da kana zuwan aiki akan lokaci ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da zuwa da latti ba. Ni nakan je gurin aiki akan lokaci saboda in baka je akan lokaci ba yana zuwa da hukunci ne wasu lokacin za a cire maka a kuɗinka ko kuma a baka query. To nakan je aiki akan lokaci, nakan yi ƙoƙari saboda in ka san zaka je aiki ƙarfe takwas ne zaka tashi kaman ƙarfe shida ka yi aikin gida ka ga ka shirya takwas in nan ya sameka a gurin aiki. Haka wani tarbiyya ne wanda yake ƙara wa mutum ƙima yakan ƙara wa mutum mutunci. Kar a san ka da mai ƙetare doka, kar a san ka da mai zuwan aiki da latti ina ƙoƙari ba laifi kuma hakan ina ganin amfanin shi ina ganin yakan ƙara wa mutum ɗaukaka da ƙima.

Eh, nakan ba da shawara a gurin aiki saboda duk da dai cewan a lokacin da ake meeting, za a yi tambayar mutum, in ana meeting za a yi tambayar kai shawaran abin da ka ga yake daidai ko kuma abin da ka ga ya kamata a yi a wannan guri na gurin aiki. Wasu lokaci kuma akan tambaye ka abin da za ka yi, amma project ake ko wani abu na samun cigaba ko kuma samun nasara a gurin aiki. Nakan ba da shawara. Duk da dai cewan shawara, ba da shawara ba shine lalle ɗaukan shawara ba, amma shawarar da za ka ba ya kamata ka ba da shawara ne wanda zai kawo cigaba a gurin aiki duka, da zai kawo nasara a gurin aiki ko kuma projects ɗin da ake yi. Bai kamata mutum zai ba da shawara ya kawo son raayinshi ba. Kafin nan mutum ya ba da shawara kuma ya kamata ya duba cewan wannan abun zai kawo cigaban gurin aikin, zai kawo nasara a aikin da yake yi ko kuma zai kawo ɗaukaka ta duk wani abu. Abu ne wanda ake dubawa lokacin da za ka ba da shawara a gurin aiki. Ya kamata duk shawaran da za ka bayar ya zama to wanda zai kawo cigaba, ya zama to wanda zai kawo nasara a aikin da ake yi. Eh, kuma ni nakan ba da shawara sosai.

Eh ina son kallon wata da daddare sabilida a lokacin da ance wannan wata ne na watan da yakan fita koda wuri yana da duhu. Wata ya fito yakan sa wuri yayi haske kuma wurin yakan zamanto da ban sha'awa sosai musamman taurari. Musamman lokacin da muke kuma yara. In akwai wata, wata ne kan zumunto abin da ke ƙara sa ba mu kuzari mu je muyi wasa. Saboda a lokacin da kana wasa a gurin wata wurin yakan zumunto da haske sosai kuma duka abin da zaka yi zaka san kana ganin abin da kake yi. Kuma gaskiya wurin yakan yi kyau, yakan zama da daɗi sosai. Eh, wai lokoce kallon wata yakan zumunto da ban sha'awa. Zaka saya in kana waje kaga wata ya fito, za ka saya kana kallo abin sai ba ka sha'awa yakan saka kayi tunani ma sosai ne musamman yakan sa shiga tunani sosai. Na ga wata ya fito, zaga ina kallo ina tunanin ce ikon Allah, Allah mai halitta. Ina mashi kallon halitta ne na Allah wanda yakan yi zumunto abun sha'awa, abun ban mamaki abu kuma mai kyau wanda za a dinga kallan. Saboda ina kallon wata sosai da daddare yana da ban sha'awa sosai.

So hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Na fi amfani da hannuna na dama saboda hannun dama ya tun in an haifi yaro ko kuma jinjiri yana tasowa ana koya mashi aiki da hannun dama saboda ya fi daɗin aiki. Du da dai cewan ba wai shine garantin aiki ba sabo ne in da mutum ya saba aiki da shi. Wadanda sun saba aiki da hagu ana ce musu Bahagu. Wancan mutum Bahago to yana aiki da hannun hagu, yana amfani da hannun hagu. To lokacin da ƙalilan da suke aiki da hagu, as- hannun da suke amfani da shi asali kaɗan ne. Amma yawancin an fi aiki da hannun dama. Kuma ba wai kome ba ne sabo ne inda an saba an-- da akwai wancan gargajiyan da an tashi da cewan wannan ya kamata hannun dama shine aikin hannun da ya kamata mutum yayi amfani da shi. Amma lokacin da mutum ya tashi yana aiki da hannun hagu in ya tashi da shi ya saba shi nashi ya fi amfani da hannun aiki-- hannun hagu. To ni dai da hannun dama nake amfani da.

Unguwar mu dai unguwa ne, unguwan talaka. Unguwa ne da kowa da kowa da ya ku bayi da kowa da kowa suna gurin. Ba unguwa ne wanda na masu kuɗi ace lalle sai masu kuɗi ne suke zama ko kuma gidajen gurin suna da tsada ko kuma wanamu ba. Unguwa ne dai na talaka, unguwan da mutane da yawa suke taruwa. Zaka kowa yana harkan gaban shi. Akwai ƙananan shaguna, akwai ƙananan mutane masu ƙarfin, ƙarancin ƙarfi. Su ne unguwan da muke ciki, unguwan talaka ba unguwan masu kuɗi ba.

Sosai gaskiya ina waƙan cikin zuciya saboda a lokacin da ka zaga ka nastsu cikin aiki, lokacin da kana aiki sosai, aiki fa sosai, yin aikin da ka san ka na son ka yi aiki nan ka gama da shi. Aikin da zai ɗauka maka lokaci, mafi lokaci zaga kana waƙan cikin zuciya. Wasu lokacin ka tashi a gida ne kana wasu ayyukan gida sai ka samu. Inda irin wasu ayyukan maza ga waƙan baki ne in kuma na aiki na gurin aiki ne wanda ka san ba za ka iya fita saboda da shi gurin aiki guri ne ba na gidanka ba. Guri ne da akwai mutane kala kala da mutane daban daban. Bai kamata kana ɗaga murya kana waƙa mutane suna ji ba. Saboda guri ne, gurin jama'a kowa da yana yin shi, kowa da abin da yake so da kuma ba abin da baya so. Kuma guri ne guri na doka. To a lokacin da kake jin kana son ka yi waƙa sai ka ga kana waƙan cikin zuciya. To yakan same ni lokacin da zan shiga cikin mutanen da ba na son yin waƙa, in fito da shin da mutane za su ji ko kuma zan ji kamar zan takura jama'a ko kuma zan dame jama'a. Sai kaga ina waƙa a cikin zuciya. To na kan yi waƙan cikin zuciya sosai. Kuma na kan ji daɗin shi. To wani lokoci na kan ji kamar kawai in fito in yi shi a baki saboda in ji daɗin waƙan sosai. Amma yanayin gurin ko kuma lokacin da nake ko kuma inda nake ba zai bar ni ba. Sai ka ga ina waƙa a cikin zuciya nan. Saboda haka eh ina waƙan cikin zuciya sosai.

To karban bako ya kamata lokacin da mutum zai karba bako, ya karba da farin ciki da daɗi rai ko ba haka ba? Amman in bako zai zo ko kuma ya zo gidanka ba tare da akwai wani bazarta da ɗan uwanka zai maka, za kaji daɗin ganin shi gaskiya. Saboda da yakon biyu ko kuma kawarka ko amininka yakon biyu bai ka gan shi ba zai iya maka bazarta ka gan shi, ka ji daɗi aranka ka karɓe shi da hanu bibbiyu. Amma ko wane bako da in bai sanar maka zai zo ba, ya zo maka na bazarta ne. Wasu lokacin baya zuwa maka da daɗi sosai. Wasu lokacin zai sameka a yanayi, yanayi ne wanda bai da daɗi. Yanayin da ko lokacin ba ka da abin da zaka ba, zaka bashi ko kuma ba ka da kuɗin da zaka karɓe shi da hanu bibbiyu ko kuma ka saya mashi abin da ya kamata. Amma karban bako a duk lokacin da kana da abin da zaka ba mai shi a gidanka, yakan zama to da daɗi gaskiya. Lokacin da ba ka jin daɗin shi shine lokacin da gidanka ba ka da, ba ka da abin da zaka iya ka ba mutum a waje. So yakan zama to wani iri, yakan zama to wani yanayi ne wanda bai da daɗi. Amma nan ni na kan ji daɗin karban bako in ka yi bazarta ina da abin da zan ba ka, zan ji daɗi ko kuma in ka sanar min cewan kana zuwa, zan yi maka shirye na musamman in karɓe ka. Na kan ji daɗin karban bako, sai dai in ban da abin da zan ba mai shi.

Ina son tufafin auduga kuma ina son siliki. Ya danganta ne ga yanayin, wani za ka gani auduga ne yana da kyau kuma zai jima maka. Wani siliki ma za ganshi yana shainin yana da kyau kuma zai jima maka. Wani lokacin ba wai duka yana da kyau gaskiya. Ya danganta da irin ɗinkin da kake son ka yi ko kuma irin yadin da ka gani ko kuma irin launin da ka gani ya maka kyau. To duka suna da kyau. Duka sun samu ɗinki mai kyau, yana da kyau ko riga ne wanda za a ɗinka ko yadi ne wanda za a ɗinka ko kuma wanda ka saye shi a ɗinke ko kuma wanda kake son ka ɗinka, duka suna da kyau. In auduga ne shi yana jumawa sosai. Siliki ma shi ma yana, amma kamar siliki ma yafi auduga jumawa. Saboda auduga in ya jima ko wani da zakayi kamar wotsing yana yin kamar suma suma. Amma shi siliki shi, shi ba tsappai ne akan samu wanda yakan yi suma haka ba. Duka dai suna da kyau kuma duka ina amfani da shi kuma duka suna jimamun.

Bikin da na fi so gaskiya, na son bikin aure, ina son bikin suna. E! Bukukuwa guda biyu dinnan suna da, da suke biki ne wanda ya zamanto na albarka. Ance an tara mutane za suyi aure, an za ayi bikin aure. Mutane biyu ne za su zamanto ma'aurata, yana zamanto da albarka sosai. Kuma biki ne na suna shima ana murna ne saboda da mutum ya haifu an haihu to shima yakan zamanto bikin da yake da daɗi sosai. Ana murna ne, dom bikin murna ne. So bikin da ance wanda ana yin shi ne an taro ana murna sabida wani cigaba ko kuma bikin promotion, ƙarin cigaba a gurin aiki to shima yana da daɗi. Kowane bikin da an ce ana yin shi ne saboda cigaba ko kuma sabida nasara ko kuma albarka. Nakan ji daɗin shi kuma nakan kokori gurin in je gurin saboda duk lokacin da ake murna kai ma ka je ka haɗa hannu ka sa hanu ka yi murna da masu murna. To hakan ya fi so na fi son bikin da za'a yi na murna, biki na samu karuwa, biki na albarka, biki na cigaba. Shine biki kowane da nake son zuwa.

Eh muna da wifi a gida, saboda ance wifi yana da daɗin sha'ani. In kuna da wifi ba lalle sai ka nema kullum kana sa data a gida ko kuma a wayan ka ba. Kowai du lokacin da kuna da wifi a gida za ku kunna shi ne, za ka kunna wifi ne ka haɗa kai abun da kake da shi. Kowai de matsalar shi ne ba za ka kai shi inda za ka fita ba, lokacin da za ka fita aiki ko kuma za ka fita unguwa ba lalle ne za ka sa macen ba. Ko yaushe amfanin shi a gida ne, in kana gida za ka yi aiki da shi ba za ka iya fika fita da shi ba. To muna da shi a gida kuma yana da, ina ganin amfanin shi sosai. Amma sai dai har yanzu ina ƙoƙarin, nakan saya data saboda a lokacin da na je unguwa dole ne in ina so in yi aiki da wayana, ina so in yi amfani da wayana sai na kunna, sai na buƙaci data. Ba kullum ba ne nake zama gidan in amfani da wifi. Amma muna da shi.

Buri a gurin aiki daya shine a ga cewa an samu cigaba, a ga cewa an samu cin ma buri, a ga cewa an samu, an yi samu nasara, a ga cewan abun da aka sa a yi niyyan za a yi ko kuma project da aka sa a gaba saboda an cimma buri, a ga cewa wancan abun an cimma burin. So burin gurin aiki shine a ga cigaba, a ga karuwa, a ga cigaba, a ga cewan duk abun da aka sa arai ko kuma abun da aka yi niyyan yi ya samu yiwuwa. Duk abun da ka sa a niyyan kana son ka yi ko na kasuwanci ko a gurin aiki ko a gida, a lokacin da ka sa niyya ko kuma ka sa a gaba cewan kana son ka yi abu ƙaza, yana da kyau cewan yana da daɗi ka ga cewan burinka shine ka ga cewan wancan an cimma wancan buri ɗin, an samu nasara a kai. To ba babban buri da aka cewa an ci nasara a kan abun da aka sa kana son a yi.

A gaskiya hira mai daɗi yakan sa mutum ya yi dariya. A lokacin da ka ga wani abin dariya kuma za ka kalli wani abu ne, sai abin ka ga ya ba ka dariya. Dariyan nan akwai abu daban-daban yake ba mutane daban-daban dariya. Wanin za ka ga ya ba ka dariya, wani kuma ba zai ba ka dariya ba. Wancan abu ne da ya kunshi na mutum-mutum, lokacin da duk da ya cewa akwai abun da yakan iya ba mutane dariya da yawa. Amma nan duk da haka, balalle abin da ya sa ni dariya shine zai yi sa ma wani dariya ba. To ni gaskiya hira mai daɗi, wasu lokatai da yawa hira da masoya ko kuma hira da ƴan uwa, duk lokacin da kana tare da wanda kana so ko kina so ko ɗan uwa ne ko masoyi ne ko wani abu, za ka ga yawancin hirar akwai farin ciki a ranka. Za ka ga a cikin ranka kana jin daɗin, to za ka ga abu ƙalilan da zai sa ka yi dariya. To ina ga kaman so ne yake jawo wancan, ko kuma kauna yakan ja irin wancan abun. Lokacin da ba ka kaunan mutum kuma ko ya yi abin ban dariya da shike akwai wancan baƙin cikin a ranka ko kuma rashin kauna a ranka, ko da abin dariya ne sai ka ga ba ka iya yin dariya ɗin. Amma ni na yarda da cewan yayin da akwai kauna a cikin zuciyan ka, akwai so a cikin zuciyan ka, abu kaɗan da mai shi zai yi sai ka ga ya ba ka dariya. Kana jin daɗin a ranka. Amma kuma ba ka kaunan mutum ko mai yi na dariya, sai ka ga dariyar ba ka iya yi ko kuma baya ba ka dariya. So ya danganta ka ga wanda kake kusa da shi, ya danganta ka da wanda yake maka abin dariyar, ya danganta ka kuma da yanayin da ka ɗauki mutum a ranka a kan abun dariya ɗin. A kanshi shine zai iya ba ka dariya ko kuma ya ba ka haushi.

To abubuwan da suka fi maka muhimmanci a rayuwa a kowane lokaci in aka ce wannan abun yana da maka, yana da muhimmanci sosai a gurin ka. Abu ɗaya da na lura shine na farko ka kan ba shi kula sosai. Duk abun da yake da muhimmanci, za ka ga mutum ya ba shi kula, ya ba shi dukkan hankalin shi, ya ba shi dukkan lokacin da yake buƙata domin me? Yana da muhimmanci. To abun da yake da muhimmanci a rayuwar mu a lokacin da kana tsara shi, shi ne kake sashi a na farko. Kuma a lokacin da ka sashi na farkon nan babu wani abun da zai zo da zai iya ɗauke hankalin ka har ka zo ka manta da shi. Ba zai yiwu ba, sai dai in abun bai da mahimmanci. Amma in ka ba shi kula, ka ba shi lokacin ka, ka yi ka tsara mashi lokaci da kana son ka yi, kaman ace aiki ne wanda anjima an kira ni in je in yi ko a misala ce ina na, ina na, ina da tambayoyi, ina neman aiki kuma an kira ni in je in amsa tambayoyi kamar interview a gurin aiki in dai ina na ɗauki neman aiki na da muhimmanci to duk lokacin da aka gaya mun abun na farkon da zan fara yi shine in je akan lokaci saboda na ina neman aikin kuma ina son ɗauki aikin da muhimmanci zan je akan lokaci saboda su ga cewan, eh, ina mutunta abun ko kuma abun yana da mun muhimmanci. To ba shi lokaci da kula, da hankali, da dukkan hankalin ka, da dukkan ƙarfin ka, da dukkan tunanin ka. In ka tsara cewan wannan abun zan yi shi to a dadai lokacin za ka ga abun ya faɗo makare kusan kowane lokaci za ka ga abun yana ranka. To shine inda ake sanin wancen abun yana da muhimmanci. Zakaga an tsara shi daban, an ba shi lo-lokaci na musamman, an ba shi hankali na musamman. Shine inda ake gane, gane cewan wannan abun an tsara shi kuma me muhimmanci ne.

To, abun da nake jin tsoro gaskiya suna da ɗan dama. Abu na farko na kan ji tsoron rashin cin nasara. A lokacin da na ga na sa abu araina, nake so in ga na cimma burin shi. Ina ƙoƙari, ina bashi hankali, ina ƙoƙari, ina in ga cewan na ci maburi in ga na yi nasara. To, a lokacin da nake ƙoƙarin yunƙurin cin nasara, a lokacin zan fara tsoron rashin cin nasara. To, abun da yake bani tsoro sosai rashin cin nasara. Abun da kuma yana ƙara bani tsoro shine talauci. Talaucin in ance mutumin matalauci ne bai da kuɗi. To gaskiya abin yana da tsoro sosai. Saboda talauci ya ƙunshi abubuwa da dama. In kana da talauci zai iya maka illa-- illoli ba illa ba. Illolin talauci yana nan da yawa sosai. Zaka ga tufafi mai kyau ba ka sawa, abinci mai kyau ba ka ci, gida mai kyau ba za ka zauna a ciki ba, mutane masu muhimmanci ko kuma manyan mayan mutane ba za ka samu shigan gurin ba. To talauci ma yana bani tsoro. Yana ɗaya daga cikin abin da ke bani tsoro matuka. Sannan kuma rashin sani ko kuma rashin ilimi yakan bani tsoro. A lokacin da ka shiga cikin mutane, in ana magana, kana gani dai yarenka ne ake yi, amman da shike ba ka san abun ba. Sai ka bi ka zama wani iri kawai. Sai ka ga kaman kwata-kwata baka san me kaƙe yiba. To rashin sani ma yakan bani tsoro. Abubuwan da sukan ban tsoro suna da yawa. Duhu ma wasu lokaci, inda aka ce akwai duhu, ba haske ko kuma ya zama to dare ba haske, ya kan ban tsoro. To abubuwa da yawa suna bani tsoro. Wannan kaɗan ne ko kuma ƙalilan daga cikin abubuwan da suke bani tsoro. Rashin cin nasara, rashin kuɗi, talauci, rashin lafiya ma yana cikin abun da suke bani tsoro. Don in ance ba ka da lafiya ba abin da za ka iya yi. Ko da kana da kuɗi ne ba za ka iya amfani da kuɗin ba saboda kana-- ba ka da lafiya. To rashin lafiya ma yana bani tsoro. Rashin cin nasara na bani tsoro. Rashin ilimi yana bani tsoro. Rashin sani, a cewa ban sani ba abu, ya kan ban tsoro. Rashin abin yi ko aiki don ka ga ka biya wa kanka bukata ya kan bani tsoro. So abubuwa da yawa kamar su haka sukan ba mutum tsoro.

Eh ina son ɗaukan hotuna sabilida a gaskiya, ni musamman ina son ɗaukan hotuna. In ka shiga wayoyina ma za ka ga hotunana kala kala. A ko da yaushe da so samu, ni a kullum a lokacin da na yi wanka, na yi shiri zan fita, na kan so in ɗauki hoto kowane rana. Eh, a duk lokacin da na sa kaya, duk lokacin da na fita ko da ba sabon kaya ba ne amma duk lokacin da na yi wanka zan fita aiki ko kuma na je wani gurin da na ga yaɗan mun kyau haka sai ka ga na so in ɗauki hoto. To ina son ɗaukan hotuna sosai kuma ina ɗaukansu sosai. Na san akwai wanda ba sa so wasu zai yi, wuya ka ga suna ɗaukan hoto. To ni hotuna na ba wai hotunan da zan je musamman a ɗauka mun ba. Da shike mun zo wani zamani ne hotunan waya ne. Wayanka za ka ga ya ɗauka maka hoto mai kyau. To a waya ne kullu yaumin duk lokacin da na yi wanka zan fita na kanyi hotuna a wayana kuma na kan ji daɗin su sosai ba na gajiya da yinsu.